Eh mana, ina iya tsalen igiya. Amma ka san wannan aikin ba wai na kowa bane kawai. Wani lokaci abubuwan da nake yi ba na kowa bane. Ba wai ina da ƙarfin in dinga tsaleke iya ko wani lokaci ba. Dai dai kawai dai, in na samu sai na yi tsale iya. Inna ma ga mutane suke yi, ni ma na yi kawai in tashi in ɗauka iya in fara salle a kanta.

Wani launi na fi so? Na fi son baƙi. Baƙi, baƙi shine launin da na fi so. Kaya ta ma baƙi ne sunfi yawa. Komai ma da nake sawa baƙi. Takalma na baƙaƙe. To baƙi shine launin da na fi so.

Ba na da ranar da nake zuwa kasuwa. Nakan je kasuwa kowane lokaci. Lokacin da nake nema abu shine nakan je in siya a kasuwa. Bani da wani ranar da nake ce yau zan je kasuwa, yau ba zan je ba. Ina samun lokaci kawai, nakan je in siya abin da nake son siya, tunda gidana na kusa da kasuwa.